Na fi son biki na Sallah Babba saboda a lokacin ne a matsayina na Bahaushe musulmi muna cin nama sosai sosai a lokacin da ake yin biki na, biki na Sallah Karama, na Sallah Babba amin. Shi ne ina son shi sosai sosai.

Eh ina kula da gashina sosai sosai saboda gashi na ɗaya daga cikin abubuwa da mutum zai ko da su domin tsaftace jikin shi da kuma idan ba a kula da gashin ka mutane za su tanga maka kallon kai ƙazami ne shiyasa kullum ina kula da gashina ta hanyar wanke shi da kuma sanya abu in taje shi in fidda duk wani hakki ko ƙura ko wani zare da yake jikin kan nan nawa.

Eh gaskiya ina son cin citta a cikin abinci musamman a cikin yaji ko kuma wani abu kamar kunu. In aka sanya ta ina son wannan ƙamshinnata da wannan ɗanɗanonnata yana matukar burge ni. Wasu ma suna cewa cincitta yana ƙara wani abu na lafiya ta jikin mutum.

Na fi son ƙananan tufafi na sanyawa wanda suka kasance ba manya ba. Na fi son kala na turawa kamar wando da riga wadda in ka sanya ta, ya bakin, bakin kugun ka take sannan kuma rigar ta kasance mai gajeren hannu ko kuma mai dogon hannu. To na fi son kalan wannan kayan. Bana son kaya manya sosai ko in ce ban saba sanya manyan kaya sosai musamman ba idan ka haɗa da hula. Na fi ganewa in saka ƙananan kaya.

Na fi son miya wadda ta kasance miyan nan tana da zafi ko in ce tana da ɗumi ɗumi sosai. Bana son miya wadda take mai sanyi saboda ba daɗin ci ko kaɗan. Ni inda za ka ci abinci, in son samu ne ace abincin nan akwai ɗan gumu gumu a cikinsa wanda idan ya yi sanyi kwata kwata baya da daɗi, sai sa ma ko abinci zan ci a gida. Idan abincin ya kasance ya huce to dole sai an ɗan ɗumama shi, wato an dafa shi ya ƙara yin zafi sai in je in ci wannan abincin nawa hankali kuwa in ce ba tare da wata matsala ba. Na fi son abinci mai zafi.

Eh ina da dabbar gida, kyanwa kuma tana matuƙar taimaka mini saboda kyanwa tana maganin ƙwararruka da kuma irin kamar su ɓera da gafiya da dai sauran abubuwa. Saboda in ka ajiye kyanwa a gidanka bai yadda za'a yi wannan ɓeran su shiga gidanka. Wannan za su iya maka ɓarna ko kuma su kawo maka cututtuka. Amma idan tana nan ba ma za su zo ba. Ko da sun zo, za ta yi ƙoƙari ta kore su ko kuma ta kashe su gaba ki ɗaya ta cinye. To shiyasa nake da kyanwa dabba a cikin gidana.

A'a gaskiya na fi son shayi, saboda kofi likita ya umarce ni da in daina shan shi. Shi yasa na fi son kawai shayi. Shayin ma na fi son zalla wanda ba a sanya madara da wasu sinadarai ba, wanda ka iya shafar lafiyar jikina. Shi yasa na fi son shan shayi fari haka nan, wanda zai yi makamun sosai sosai.

Eh ina da manufa na wata-wata sosai sosai ma, saboda kowanne wata idan ya shiga ina kula in ga abubuwan da ya kamata in yi, domin in sanya su a jadawalin abubuwa da suka kamata a ce na yi, in bi su daki by daki. Ko wanne ina ƙoƙarin in ga idan ya kamata in yi shi a watan nan to zan yi ƙoƙari in haɓaka, in ƙoƙarta, in yunƙura sosai sosai domin ganin cewa na tabbatar da wannan abin na yi shi zuwa ƙarshen watan nan gaskiya. Ina da abubuwa da nake tsarawa sosai sosai.

Eh ina son zama sosai sosai kuma tsarin mayadda nake son zama. Na fi so idan ɗan zauna, idan na zauna zan kishingi ɗakaina, in ginshe ɗakaina, in ɗura shi a kan wani abin da zan iya, zan ɗan iya kwance kwance ni ba a zauna ba, ni ba a kwance ba. Haka yana taimaka min sosai wurin jin daɗi da kuma yin abubuwan da suke kamata.

Ina sanya tabarau, wato ainihin gilashi amma ba sosai ba. Ina sanya tabarau musamman lokacin da nake amfani da wayana. Ina kallon allon wayata, to ina sanya tabarau na kula da lafiyar idona. Ina sanya shi a lokacin nan, amma ban cika sanya tabarau domin ado ba ko domin kyawu ko kuma domin rashin lafiya ta ido na yayin fita daga waje. Bana hakan gaskiya.

A'a gaskiya bana son abinci wanda yake da yaji sosai. Saboda niɗin na kasance ba ma'abocin cin yaji bane ba. Idan ma na je sayan abinci zan tambaya in ji idan yana da yaji ko idan ba shi. Idan yana da yaji zan ma iya fasa cin abincin ko kuma in canza ra'ayi na daga wannan kalan abincin zuwa wani abinci wanda shi wani abincin ya kasance babu yaji a cikin shi.

Ina matuƙar kiyaye kalmar sirrina saboda a wannan zamanin kalmar sirri tana da matuƙar amfani. Saboda da zarar kalmar sirrinka wani ya san ta, to akwai matsala. Zai iya maka kutse domin ganin wasu abubuwa na sirrinka ko kuma shiga shafukan sada zumuntanka yayi wani abu wanda bai dace ba. Shi ya sa dole nake tsayawa in kiyaye su sosai sosai, in sanya su masu ƙarfi wanda ba za su ba wani damar ya gansu ba ko kuma ya sansu.

A gaskiya yanzu babban gurin da nake so in ziyarta shine ina so in ziyarci garin Makka. A matsayina na musulmai ina so in je masallacin harami dakin Ka'aba kenan in yi addu'a. Allah ya ansa muni. Shine gurin da nake so in je yanzu idan Allah ya hore mun ya bani kuɗaɗe.

A gaskiya ba zan iya jefa dutse nesa ba saboda ze iya kasancewa matsala gare ni a matsayina na mai hankali saboda idan na, idan na jefa dutse nesa ban san inda za shi ba. Ze iya zuwa ya yi ma wani barna ko kuma ya je ya samu wani ya illata shi wanda baz. Wanda ko da a ce ban gan mutumin bai gan ni ba to ni ba zan ji daɗi ba. A ce na jefa wani abu ya je ya samu shi sa ko da yaushe idan zan jefa dutse zan jefa shi kusane inda nake gani. Ba zan jefa shi ba can nesa saboda idona ba zai kai ba can nesa. Be, ban san halin da ake ciki ba a can nesa. To dole in tsaya in yi abin da ya kamata.

Ina son yin hutu a waje wanda yake babu hayaniya, sannan akwai kayan kiɗa a wajen, sannan akwai masallaci wanda zan je in dinga yin sallah. Uwa, uba kuma babban abin da na fi son yin hutu a ciki shine ina so in yi hutu a cikin iyali na ko in ce mahaifa na, 'yan uwa da abokan arziki domin su ganni mu gaisa, mu ga juna, mu yaba da juna sosai sosai. To ina matukar son yin hutu a cikin 'yan uwa da abokan arziki na.

Ina cin abinci da wuri sosai sosai na dare. Musamman, musamman da daren na fi so in ci abinci na na dare kamar awa kafin awa huɗu ko awa biyar da in kwanta. Na fi son in ci shi saboda idan lokacin da nazo zan kwanta bana so a ci a lokacin zan ci abinci ko kuma na ci abinci da yan mintuna ko yan sakan-sakan in kwanta bana son hakan. Saboda haka ina cin abinci da daddare tun da wuri wurin dare idan yayi nake son cin abinci. Saboda idan, idan kana cin abinci ma irin kace zaka ci abinci da daccan cikin dare lokacin da ya kamata ka kwanta bacci irin kaci abinci ka kwanta hakan zai iya, zai iya shafar lafiyar jikinka wanda ba, abu bane mai kyau ba. Shi yasa nake cin, nake cin abinci na da wuri gaskiya.

Eh, ina raba jiri ko in ce jazawalin ayyuka ga mutane sosai sosai. Musamman kowa zai yi ƙoƙari in ba shi abin da ya fi ƙwarewa a bangare. Idan, idan wannan ya fi, ya fi ƙwarewa a kan bangaren ɗinki ko rubutu ko karatu ko waƙa, zan yi ƙoƙari in ba shi abin da ya shafe shi. Shine domin aikin ya tafi yadda ya kamata ba tare da wata matsala ba ko jinkiri ko tarzoma.

A zahirin gaskiya babu wani launin fure na zance. Na fi son shi, sai dai ni ɗin na kasance mutum ne mai son inga, furanni, tsanwaye inga kaman wasu shukoki da aka shuka su. Tsanwaye aka ajiye su a guri ɗaya, to idan na ga wannan abin yana matuƙar bani sha'awa kuma ina jin daɗi ina yin farin jiki sosai-sosai idan na gan su.

Ina ƙidaya kayayyaki na ko in ce ina ƙirga kayayyaki na sau ba yawa gaskiya saboda na fi ƙirga kayana lokacin da zan kai su gurun wanki domin in tabbatar da cewa ga kayan, ga adadin kayayyakin da suka fita da kai daga guri na wanda idan na tashi kuma an so su, zan anso su cikin kwanciyar hankali da sanin adadin su saboda gudun ɓacewar wani.

Na fi son burodi mai haske ko kuma biredi wanda yake da kwakwa a jikin shi. Ina matuƙar son cin biredi saboda an yi shi da filawa kuma ya kasance abu ne marar nauyi sosai idan ka ci shi a cikin jikinka, kuma za ka iya amfanishi da shi saboda gaggawa. Idan kana sauri za ka je wani abu to biredi ba zai ɓata maka lokaci ba. Kawa iruwan zafi za ka yi, za ma ka iya cin shi a haka nan sai ka samu ruwa ko wani lemo lemo haka ka kora ka sha. Hakan zai matuƙar temaka maka.

Ina amfani da intanet sau da yawa a rana. Ban iya ƙirga adadin amfanin da nake da intanet saboda yanzu gaskiya wannan zamanin namu na yara matasa musamman a nan Najeriya, mun kasance mun mai da waya kamar mima kamar abinci kai ko abinci ba ma amfani da shi sau da kamar yadda muke amfani da waya. Ko da yaushe akwai waya a hannuna ina amfani da waya sosai sosai. Ina safara tsakanin ƙasashe, ƙafafen sada zumunta da yawa. In shiga Telegram, in shiga Instagram, in shiga Twitter, in shiga duk inda nake so a cikin waya. To gaskiya ina amfani da intanet sosai sosai.

Ni na kasance ba dame ne, ina amfani da hannun dama. Na fi jin daɗi amfani da shi. Mutane da dama shine yawanci mutane su ka fi amfani da shi, amma akwai waɗanda ake samu za ka ga su sun fi amfani da hannun hagu. Al'amuransu na yau da kullum suna yin shi da hannun hagu. Sakamakon ni, dama mutane da dama muna amfani da hannu na dama.

A gaskiya ina son sanya kayan jijiji sosai sosai, musamman kaya wanda suka kasance ƙananu turawa irin wando wanda zai dame ni amma ni na kasance masoyin ƙwallon ƙafa ne saboda haka na fi son sanya ƙananun kaya na ƙwallon ƙafa na ainahin ƙungiyoyi da nake ƙauna nake so. Ina son sanya ƙananun kaya na jijiji.

A'a, ba kullum nake sanya bel ba, amma duk sada zan sanya kaya na cici-cici, ƙananan kaya, ina sanya bel domin shine je riƙemin ƙuguna. Sannan shine a matsayin ado da ado da kyau saboda duk wani matashi yanzu muna amfani da shi. Ba ma amfani da tsimma domin ɗaurin wando da za mu sa muna amfani da bel saboda ado da kuma kwalliya, kaiwa da kullun da kuma nuna cewa mu manyan yara ne a cikin al'umma.

Na fi son tufafi na auduga waɗanda suke masu laushi. Gurin sawa sannan za su kasance masu taushi ga fatar jikina. Saboda idan sun kasance na auduga masu taushi za su kasance ba su ba na zafi a cikin jikina. In da ko da na fita waje lafiya ƙalau ba ta rota matsala ba. Zan yi abubuwa na. Idan ka sanya kaya waɗanda suke masu ɗan tawuri, in ka fita waje kayan nan za su sanya ka. Idan ka shiga cikin rana ko kuma kana tafiya idan akwai gumi za ka ji gumi sosai. Amman shima kayan siliki ɗin musamman lokacin da ake sanyi ina buƙatar sansu. Amma dai na fi son kaya na auduga.

Eh to a mako gaskiya ba ma yin taro sosai, sai dai a wata muna yin taro kamar sau ɗaya ko sau biyu. Muna tattaunawa akan matsatsalu da suka dame mu da kuma kawo mafita hanyar da za mu magance shi.

Eh to gaskiya ina matuƙar son cin kayan marmari saboda suna da matuƙar amfani ga lafiyar jikin mutum. Amma na fi son tuffa da gwaiba da kankana da lemu na fata. Ina matuƙar son waɗannan abubuwan saboda idan na sanya su a baki su kasance ba su da zaƙi sosai sannan suna ɗauke da natural tsirrai da suke jikinsu wanda sun zo ne daga nature.

Eh, ina iya rera waƙa sosai sosai ma. Zan iya haɗa waƙa amma ban taɓa yi ba. Amma na kasance ni ma'aboci jin waƙa ne kuma wannan waƙoƙin da nake yawan saurari wasu suna iya zaunawa a kaina. Har in haddace su ta yadda idan ina zaune ina cikin farin ciki kuma ina dai wani abu zan iya in kamo baiti na wannan waƙar in fara rerawa saboda jin daɗi da nake yi. Ina so nan gaba idan abubuwa suka daidaita, kila in rera waƙa amma ba ni da burin dai rera waƙa, amma ina son in dinga bin waƙa, in kamo wani baiti, in dinga rerawa.

Dangantaka ta da kasuwanci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Dole in gina ta a ginshiƙi wanda yake ginshiƙi ne mai kyau wanda zai sa wannan kasuwancin nawa ya ɗore, ya sami cigaba da kulawa da natsuwa daga abokan kasuwanci na wanda su ke sayan kaya da kuma waɗanda su ke sayar min da kaya. Ina gina dangantaka mai ƙarko ta gaskiya da riƙon amana.

Eh ina cire takalma na a gida. Idan na zo bakin ƙofar ɗaki, zan cire takalmi na, in kakkaɓe ƙura da take jikin shi, in sanyo shi a cikin ɗaki, in ajiye shi a gefe. Idan ta kama in wanke shi sai in wanke shi saboda idan na bar shi da dauɗa, za ta iya yuwuwa idan gari ya waye. Ina da buƙatar in ƙara sanya shi. To idan ban wanke shi ba to dole a lokacin zan wanke shi kuma dole sai na jira ya bushe. Amma idan na zo, na dawo daga gida, na cire shi, na wanke shi a lokacin. Idan gari ya waye ina buƙatar in sanya shi, in je wani waje to ban buƙatar in ƙara wanke shi kawai zan ɗauko shi ne in sanya shi. Shine saboda in ka wanke shi ma zai kasance ko da zaka shigo da shi cikin ɗakin ka, za ka shigo da shi ba tare da dauɗa ba wanda wannan dauɗar za ta iya sanyawa ɗakin ku ya yi wata kala daban wadda bai dace ba, bai kamata ba. Za ta iya janyo muku cututtuka da kuma ƙazanta a cikin ɗaki.

Eh ina matuƙar jin ƙwari sosai sosai. Ina ma jin ƙyanƙyamin saboda bana so in ga ƙwaro ya mutu. Ina jin ƙyanƙyami, ina jin kamar zai iya sanya mun cuta. Shi yasa nake jin tsoron ƙwaruka. Ko kuma akwai ƙwarukan da zaka ga, wasu wanda ba ma ka san sunansu ba, to in kana ganin su za ka ji dai ba dadi. Shi yasa dole ina jin tsoron ƙwari. Akwai kuma ƙwaruka wanda su ke da matsala, idan suka shiga cikin abincinka za su iya sanya maka cututtuka. Akwai wanda za su iya illata ka, akwai kuma waɗanda za su iya cizon ka. Wanda in ya cije ka dole kana buƙatar za ka ji zafi sosai, wanda wata sai ma an kai ka asibiti an yi maka allura tukwan zaka ji samu sauki.

A gaskiya duka biyun ina son su. Ina son shinkafa, ina kuma son tuwo sosai sosai. Saboda duka suna maganin yunwa sannan sun kasance farin abinci ne ba tare da an sassanya masu abubuwa ana haɗa su cikin sauyi ba tare da an haɗa su da wasu abubuwa da za su iya rikita su ba wanda idan mutum ya ci za su iya rikita mai ciki. Amma idan ka ci nan take za su yi maganin yunwa kuma za su na da saurin narkewa a cikin cikin mutum. Shi yasa nake buƙatar son su, musamman ma tuwo tun da ni Bahaushe ne tuwo duk wani Bahaushe yana son tuwo kuma duk wani gidan Bahaushe ana yin tuwo. Nasiya ƙalau ba tare da wata matsala ba kuma tuwo yana da daɗi sosai sosai.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, wanda ciniki a kasuwa yana nufin a zo wani ya zo ya sayi kayan da kake saidawa domin yana bukatar ya saye su ya yi amfani da su. To ina yin ciniki kuma ciniki shine ginshiƙin kasuwanci. Idan babu ciniki babu kasuwanci shine gaskiya. Idan kana yin kasuwa kuma ana yin ciniki to alamu yana nuna kasuwa tana tafiya yadda ya kamata.

Ina matukar son kallon faɗuwar rana, saboda kallon faɗuwar rana abu ne wanda yake da matukar nishaɗi. Musamman wannan kalan da za ka gani idan ka na kallon yamma yayin da rana ta ke faɗuwa. Za ka ji matukar farin ciki da kuma jin daɗi da kuma kallon ikon Allah. Saboda rana abu ce mai matakar muhimmanci ga rayuwan mu. Idan babu rana ba za mu iya rayuwa ba. Tana taimaka mana sosai sosai.

A gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ko dai in je in buga shi, in yi da kaina ta hanyar yin atisaye, ko kuma in je in kalli ƙwallon, in kalli mutanen mu wanda suke yi a nan, ko kuma wanda ake yi na ƙwararrun 'yan wasa, na ƙungiyoyi, na duniya daban daban wanda ake yin gasa kala kala. Sannan akwai 'yan wasa wanda suka iya, suka shahara a duniya baki ɗaya.

Ina jira a layi ta hanyar tsayawa da natsuwa da kuma mai da hankali. Saboda na san cewa wannan jira a layi ba abu bane wanda zai dindindin. Zan tsaya kan gaskiya in bi layi kamar yadda kowa ya bi. Sabodani din ni ma mutum ne kamar yadda kowa yake. Zan tsaya in yi haƙuri domin dinnisan jifa ƙasan zai dawo.

Ina matuƙar sa hannu a saƙonnin mu saboda niɗin na kasance ma'aboci ƙaɓaɓan sada zumunta ne. To dole duk wata saƙonni da za mu tura na kasance na tsaya, na duba ko kuma nima zan iya ƙirƙira sai in tura wa abokan aikina su gani. Idan ya kamata mu tura sai mu tura, idan bai kamata ba sai muyi abin da ya kamata.

Ina shirya ayyukana a daidai tsarin da ya kamata domin ayyukansu tafi yadda ya kamata. Saboda, idan baka tsara aikin ka ba, abubuwan ka za su iya taɓarɓarewa su lalace. Amma idan ka tsara su, abubuwan za su tafi yadda ya kamata yadda kake so cikin kwanciyar hankali da nutsuwa.

Eh sosai ma ina matuƙar son zama kusa da taga, saboda idan ka zauna kusa da taga yayinda ake ruwa, zaka dinga ganin ikon Allah kana kallon sama da gefe-gefe kana ganin saukar ruwa. Sannan in zaka sami iska wadda zaka shaƙa wurin yin numfashi, sannan zaka leƙa ka ga abun dake wakana a waje. Shiyasa nake matuƙar son zama kusa da taga.

Eh ina iya kunna wuta sosai amma ina tsoron wuta saboda jini na gaskiya ƙaramin jini gare ni wanda idan na taɓa wuta za ta iya janashi sa amma zan iya kunna wutar lantarki da kuma wuta irin kamar ta gas wanda ko kuma ta wadda ake kunnawa da garwashi da itace a kunna abun maƙyasti wuta ta kawo to ina iya kunna su shine.

A gaskiya ina rubuta rahoto na wani abu da ya faru idan har abin yana da matuƙar muhimmanci a gareni kuma na ga cewa ya dace a ci. Na rubuta wato ainihin wannan rahoto saboda rubutar rahoto yana da matuƙar amfani domin idan wani ya zo ya buƙaci ka bashi bayanan wane abu da ya faru. To idan ka na da rahoton wannan ka ɗauka ka bashi wannan mutumin ko da a cibina aka yi abin zai fahimci yadda abubuwan suka faru. Sannan zai ci daɗi sosai sosai shiyasa ɗaukar rahoto yana da matuƙar amfani ga ɗan jarida da ma wanda ba ɗan jarida ba. Yana da kyau idan aka yi wani abu wanda ka san zai ja hankalin mutane ko kuma mutane ba za su ji daɗi ko kuma za su ji daɗin shi. Yakamata ka tsaya ka ɗan ɗauke rahoton abun wannan saboda ka yaɗa a gaba duniya ta gani. Idan abu mai kyau ne ya faru mutane za su yi koyi da shi. Idan kuma abu marar kyau ne ka ga mutane sai ka yi ƙoƙari ka faɗa wa mutane illar faruwan haka mutane za su kiyaye idan Allah ya yarda.

Eh, ina duba kalanda kullum kullum domin sanin ranar da nake ciki da kuma duba idan akwai wani abu da aka sanya a cikin wata rana wanda zan je in yi kamar biki ko sallah ko aure ko suna ko karatu ko jarabawa ko dai zan je wani guri na musamman to ina duba wannan kalanda mai matukar muhimmanci.

Ina da bokiti guda biyu wanda suna cikin banɗaki na kuma ina amfani da waɗannan bokitai gurin yin wanka. Wani ina ajiye shi in cika shi guda biyu. Ɗayan in na cika shi da ruwa zan iya yin ruwan zafi a cikin shi, shi kuma ɗayan sai in zuba, sai in zuba ruwa rabin shi, sai in zuba wannan ruwan zafin da na cika bokiti sai in zuba a wancan ɗayan zai kasance akwai ruwan sanyi da ruwan zafi. Shi kuma ɗayan shi ma zai kasance rabi ruwan zafi ne to sai in kunna famfo ko kuma in ɗauki kofi in zuba ruwa a sama wannan ruwa ko wanne in daidaita su. Sannan ina amfani da wannan bokitai gurin ɗauko ruwa idan ruwa na ya ƙare kuma ruwan da muke amfani da shi babu to zan yi amfani da wannan bokitin in je in ɗauko ruwa ko kuma in yi amfani da shi gurin wanke tufafi na da nake sawa yau da gobe. Musamman abin da ya shafi gajeren wando singileti da sauransu domin kayan sawa yawanci ina kai su wa masu wanki ne.

Ni abincin gargajiyan da na fi so shine koko, kunu da tuwo da kuma ƙosai. Domin waɗannan abinci suna da muhimmanci sosai a al'adar mu ta Hausawa kuma suna wakiltar asalin rayuwar gargajiya, lafiyar jiki da haɗin kai cikin al'umma. Waɗannan abinci ba wai kawai abinci ba ne illa wani bangare ne na tarihin mu, tarbiyyar mu da yadda muka taso a gida al'umma. Koko da kunu su ne daga cikin shahararrun ababe sha na gargajiya da Hausawa ke amfani da su musamman da safe ko lokutan sanyi. Koko ana yin sa ne daga gero ko dawa. Ana dafawa a shashi da zafi wanda yake, wanda yake ba jiki kuzari da zafi musamman da zafi. Yana taimakawa wajen tayar da jiki daga barci, yana ƙarfafar jiki kuma yana sa mutum yaji daɗi kafin ya fara ayyukan yau da kullum. A lokuta da dama ana shan koko tare da ƙosai, waina da dankalin turawa wanda ke ƙara masa ɗanɗano da gina jiki. Kunu kuma abin sha ne mai daɗi da ake yi daga hatsi kamar dawa, gero ko masara. Ana yawan sha kunu lokutan zafi domin yana sanyaya jiki, yana rage ƙishirwa kuma yana da kuzari. Kunu yana da amfani jiki saboda yana ɗauke da sinadari masu gina jiki kuma yana taimakawa narkewar abinci. A al'ada ana, ana ba yara da manya kunu musamman bukukuwa da taruka wanda ke nuna muhimmancinsa a zamantakewar mu tamu Hausawa. Tuwo kuwa shine babban abincin gargajiya da ake ci a yawancin gidaje namu na Hausawa a nan Arewacin Nijeriya. Dawa, shinkafa ko gero ana ci gaba da miya da iri kamar miyar kuka, miyar taushe, miyar yakuwa ko miyar zogale. Tuwo yana da muhimmanci sosai domin yana cika ciki, yana ba jiki ƙarfi kuma yana ɗauke da gina jiki mai yawa. Haka nan tuwo yana haɗa iyali domin yawanci ana cin sa tare daga kwano ɗaya wanda ke ƙara zumunci tsakanin daga dangantaka tsakanin mu. Dalilin da yasa nafi son koko, kunu da tuwo shine saboda suna tunamin a gida da iyali rayuwar gargajiya. Waɗannan abinci suna da sauƙin samu, basa buƙatar kuɗi masu yawa kuma suna da dacewa da yanayin mu da al'adun mu. Suna kuma, suna kuma da amfani ga lafiya domin ana yin su ne daga hatsi, gargajiya da sauransu. Haka kuma waɗannan abinci suna koya mana darajar al'ala da godiya da abin da muke da shi. Cin abincin gargajiya yana ƙarfafa al'adun mu, yana kiyaye asali kuma yana sa mutane su san tushen su. Idan aka bar abincin gargajiya aka koma na zamani kaɗai, al'ada na iya ɓacewa saboda haka son koko, kunu ko tuwo ba wai son abinci kaɗai ba ne son al'ada ne da tarihin mu. A ƙarshe koko, kunu, tuwo su ne abincin gargajiya da na fi so.

Jadawalin aikina yana da tsari kuma yana da tafiya bisa lokaci. Domin na fahimci cewa rayuwa ba ta tafiya daidai idan babu tsari na aiki. Saboda jadawali yana taimakawa mutum ya rarraba lokacinsa yadda ya dace, ya san abin da zai yi a kowane lokaci kuma ya guji bata lokaci akan abubuwa da ba su da m amfani ga rayuwarshi. Saboda haka jadawalin aikina yana da muhimmanci sosai a rayuwata ta yau da kullum. A kullum ina fara ranata da safe ta hanyar shirya kai na da tunani da sassafe. Nakan tashi in yi tsabta, in shirya jikina sannan in yi tunanin abubuwan da nake son cimmawa a ranar. Wannan yana taimaka mun in fara cikin natsuwa da ƙwarin gwiwa. Bayan haka nakan shiga ayyukan da suka fi mu-muhimmmanci domin safiya ita ce lokacin da hankali yake a buɗe sosai. A cikin jadawalin aikina ina ware lokaci musamman domin manyan ayyuka kamar aikin karatu, kasuwanci, gwargwadon halin da nake ciki. Ina ƙoƙarin kammala muhimman ayyuka tun da wuri domin kar su taru su zama nauyi a gaba. Wannan tsari yana taimaka mun in guji jinkiri da sakaci kuma yana sa in riƙa aiki cikin natsuwa. Haka kuma jadawalin aikina yana haɗa da lokacin hutawa. Na fahimci cewa mutum ba zai iya aiki ba tare da hutu ba. Don haka ina ware lokaci a cikin jadawalin aikina. Akwai lokacin da nake yin aiki akwai kuma lokacin da nake yin hutu. A yammaci ko maraice jadawalin aikina yana sauyawa zuwa ayyuka masu sauƙi. Wannan lokaci nakan yi amfani da shi wajen duba abin da yayi-- da nayi a ranar, in tantance abin da na cimma da abin da ban kammala ba. Haka nan in shirya jadawalin gobe domin in san abin da zan fara da shi gobe idan Allah ya kai mu gari ya waye. Jadawalin aikina yana kuma ba da damar kula da iyali zamantakewa. Ina ware lokaci domin tattaunawa da iyali, gaisuwa da maƙwabta da yin hulɗa da abokai. Na fahimci cewa rayuwa ba aiki kaɗai ba ce, zamantakewa ce da mu'amala suna da muhimmanci ga lafiyar zuciya da zaman lafiya. A bangaren addini tarbiyya jadawalin aikina yana bani damar yin ibada da tunani. Ina ƙoƙarin sanya ibada cikin jadawali domin in sami daidaito tsakanin aikina duniya da na lahira. Duk da cewa wani lokaci jadawali na iya canzawa saboda wasu abubuwa gaggawa da kan iya faruwa da mutum musamman yanzu kai ne ka na yin wani abu kwatsam sai a zo a faɗa maka wani abu wanda dole wannan abun sai ka je ka yi shi to dole abin nan zai canza. Ina da sassauci amman ba tare da jadawalin aikina ba. Zanyi ko da a ce na, na daina yin abin da nake yi a lokacin saboda wani abu na gaggawa da ya same ni to zan yi ƙoƙari idan ma ban kammala abun a ranan ba gwashi gari idan Allah ya kai mu zan ɗora daga inda na tsaya domin ganin wannan aikin na wa ya kammala. A ƙarshe jadawalin aikina yana taimaka mun in kasance mutum mai tsari, mai hankali kuma mai sanin darajar lokaci. Yana rage damuwa, yana ƙara yawan abin da nake cimmawa kuma yana ba ni damar rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Saboda haka jadawalin aiki ginshiki ne na nasara da kyakkyawar rayuwa a gare ni. Jadawalin aikina yana da tsari kuma yana tafiya bisa lokaci. Ina fara rana da safe da manyan ayyuka. Hutawa jadawalin aiki, aikina. Zanyi abubuwa masu sauƙi da lokacin rana take faɗuwa da kuma idan dare ya yi. Sannan idan na gama zan duba in ga idan akwai abin da ban kammala ba a yau zan tara gobe idan Allah ya kai mu domin ganin na yi abubuwa na yadda suka kamata.

Eh tabbas ina kulle ƙofa kullum domin na fahimci cewa kulle ƙofa yana da matuƙar muhimmanci wajen kare rayuka, dukiya da zaman lafiya. Wannan ɗabi'a ba wai tsoro ba ne illa alamar hankali, tsari da kula da kai. Rayuwa ta yau da kullun mutum yana buƙatar ya ɗauki matakan kariya domin kauce wa matsaroli da haɗari da za su iya faruwa kwatsam ba tare da shiri ba ko kuma na sani. Da farko kulle ƙofa yana nuna kariya ga kai da iyali. Gida wurin hutawa ne, wurin kwanciyar hankali da wurin da mutum ke jin tsoro. Idan aka bar ƙofa a buɗe ko ba a kulle ta ba, hakan na iya baiwa wasu damar shigowa ba tare da izini ba wanda zai iya jawo matsala. Don haka kulle ƙofa kullum yana taimakawa mutum ya ji kwanciyar hankali musamman da dare lokacin da babu kowa a gida ko babu kowa a cikin gari. Kowa yana kwance yana yin bacci. Haka kuma kulle ƙofa yana da alaƙa da kare dukiya a gida. Akwai abubuwa masu muhimmanci kamar, kamar kaya, takardu, wayoyi da wasu abubuwa da mutum ya tara da wahala. Idan ba a kula da tsaro ba ana iya fuskantar asara ta hanyar sace su. Kulle ƙofa yana rage yiwuwar satar maka gabaɗaya ko ɓarna kuma yana nuna cewa mutum yana daraja, yana daraja, yana darajanta abin da yake da shi. Saboda idan ba ka kulle ƙofan ka kamar ba ka kula da abin ka ne kamar ba ka so ka nuna ko in kula, ka nuna halin ko in kula akan abin ka wanda ya kamata a matsayin ka wanda kai ka san wahala da kai ka samu abu ka kula da shi. A bangaren tarbiyya kulle ƙofa yana koya wa mutum alhaki da ɗabi'a mai kyau, mai kyau saboda, saboda kulle ƙofa yana koya wa mutum alhaki da ɗabi'a mai kyau. Mutum da ya saba kulle ƙofa yana koyon yin abubuwa da tsari ba tare da kasasaci ba. Wannan ɗabi'a tana iya yiwuwa zuwa sauran fannoni na rayuwa. Mutane yana nuna cewa mutum mai lura ne da abubuwa da suka shafi rayuwarsa. A wasu lokuta kulle ƙofa yana da alaƙa da bin doka da al'ada. A wurare da dama ana shawarar mutane su kula da tsaro domin kare kansu da maƙwabta. Idan kowa ya kula da gidansa hakan yana taimakawa al'umma gabaɗaya su kasance cikin zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali da lumana. Don haka kulle ƙofa ba wai amfanin kai kaɗai ba ne. Yana da tasiri ga zaman lafiya a unguwa. Haka kuma a zamanin yau da abubuwa ke canzawa kulle ƙofa, kulle ƙofa ya zama abu na yau da kullun ba wai saboda mugunta ta ƙaru ba kawai amma saboda mutane sun fi fahimtar muhimmancin kariyar. Kamar yadda mutum ke kula da lafiyarsa haka ya kamata ya kula da tsaron gidansa da kuma mahallinsa da ɗakinsa inda yake kwana da rayuwa. Duk da haka kulle ƙofa ba yana nufin mutum bai yarda da mutane ba. A'a, dufin yana yin abin da ya dace domin kariya. Ana iya zama mutum mai kirki, mai mu'amalar jama'a amma har yanzu a kula, a kula da tsaro. Wannan dai dai tana da muhimmanci sosai a rayuwa. A ƙarshe ina kulle, ina kulle ƙofar kullum domin in tabbatar da tsaro, kwanciyar hankali da kare abin da nake da shi. Shine saboda yanzu idan ba ka, idan ka kwanta ba ka kulle ba ma ƙofa kai kanka ba za ka samu kwanciyar hankali ba. Duk da akwai lokutan da ka san ba wanda zai shigo amma dole idan ba ka tabbatar da cewa ka kulle wannan ƙofa ba hankalin ka ba zai taɓa kwanta ba. Hankalin ka zai kulle ƙofa nan ba saura. A gaskiya kulle ƙofa abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda nake yi. Kuma duk mutane ma a yanzu mutanenmu na yau kowa yana kulle ƙofan shi. Wannan ɗabi'a tana sa in ji natsuwa ba tare da damuwa ba kuma tana taimaka min in rayu cikin tsari da hankali. Kulle ƙofar ƙaramar abu ce amma tasirin tana da girma sosai. Ina kulle ƙofa kullum domin yana kare rayuka da iyali, yana hana sata da ɓarna, yana koya alhaki da tsari, yana ba da kwanciyar hankali musamman da dare yana taimakawa zaman lafiya a al'umma.

Teburin gurin aikina ya kasance yana da faɗi yadda za mu iya ɗora litattafai da kuma wasu abubuwa da muke bukata a gurin aikin nan namu. Shi ya sa teburinmu ya kasance mai ɗan faɗi kuma yana da ƙafafu ta yadda in ta kama har mutum ma zai iya hawan shi ba tare da yin matsala ba. Kuma muna ajiye litattafai, muyi rubutu a ciki, mu ajiye abubuwa masu matuƙar muhimmanci a kan shi.

Ina zuwa wurare da wuri amma ya danganta ga yanayin ainihin abinda zai kai ni. Idan ya kasance gurin da zan je ina da matuƙar muhimmanci a wajen, zan taka wata muhimmiyar rawa a wajen to dole ne in je gurin da wuri saboda idan ban je gurin da wuri ba za a iya samun matsala na rashin ganina da kuma niɗin na ƙi nuna rashin gwarzantaka akan wannan aikin da aka kira ni domin in yi a wajen ko kuma nake shugabanci a wajen. Saboda haka ina zuwa gurare da wuri sosai idan har ina da matuƙar muhimmanci a wajen. Amma ba wasu guraren ba na zuwa da wuri idan har ba ni bane abin mai matuƙar muhimmanci a gurin taron zan bari sai taro ya raba can in je guri daga baya ke nan bayan abubuwa sun tafi yadda ake so musamman saboda mu a nan Afirka ana yin abubuwa dai wanda ba a mutunta lokaci sosai. Amma haka ma dai idan har na san cewa ina da matuƙar muhimmanci a waje ina zuwa da wuri.

Ina amfani da kayan aiki kala kala. Kayan aiki zasu iya shafa irin kayan aiki wanda ka ke yi wurin kasuwanci sanan. Kuma akwai kayan aiki wanda ka ke amfani da su yau da kullun kamar su fantariya. Irin in za mu gona to ina amfani da fatanya, da gatari, da gitta, da hawya. Di ina amfani da wannan kayan aikin. Sannan kuma akwai abubuwa na inji wanda suma muna aiki da su wurin kama aski kilifa da aske gashin hamata da sauransu.

A gaskiya na fi son miyar kuɓewa sosai sosai. Ina son miyar kuɓewa, miyar kuɓewan ma wadda ta kasance ɗanya. To gaskiya idan ka bani miyar kuɓewa ɗanya wadda aka sanya mata manja mai ɗan kaurikauri, da tuwo ina matuƙar son miyar kuɓewa. Sannan kuma ita ma miyar kuka ina son ta. Domin mu a nan Hausawa miyar kuka ita ce ginshiƙin miyoyi namu wadda muke ci a tuwo ko kuma a abinci. Amman nikam ina matuƙar ƙaunar miyar kuka. Bayan miyar kuka kuma shine na ce akwai miyar kuk-akwai miyar kuɓewa, akwai miyar taushe da miyar agushi da sauransu.

Eh sa hannu yana da sauƙi amma yana nuna mutunci sannan kuma dole ka tsaya ka tsara shi yadda ba kowa zai iya sa hannun ka ba. Saboda sa hannu yana da matuƙar muhimmanci musamman a cikin karatun boko da wasu gurare na ayyuka da ake yi a ofis wanda ana buƙatar sa hannun ka ya kasance kai kaɗai kake iya yin shi. A duk lokacin da zan sanya hannu na ina yin, ina yin sa a cikin natsuwa da hankali. Bana rubuta shi da gaggawa sosai har ya rikice kuma bana yin sa da jinkiri mai yawa. Wannan yana nuna cewa ina ɗaukar sa hannu a matsayin abu mai muhimmanci ba wasa ba. Tsarin sa hannu na wa yana daidaito da duk lokacin da na rubuta shi. Yana kusan zama iri ɗaya wanda ke nuna tsari da kwarewa. Saboda dole idan zaka sa hannu ya kasance kana yin shi ba dai da sauri sosai haka ba amma kuma kada ka dinga yin shi a hankali sosai ta boda. Idan wani ya kusa da kai zai iya koyon shi yadda yake. Sai sa ake san kaɗan dinga yin shi a tsaka-tsakiya sannan ka tsaya ka yi shi a natsa da hankali kwance yadda idan aka kawo maka ko da takardu guda goma aka kawo maka a lokaci ɗaya zaka iya sa hannu wanda in aka auna shi za a ga kusan duk guɗaɗɗi ne. To hakan yana da matuƙar muhimmanci. Sa hannu baya da wahalar karantawa sosai amma kuma ba abude yake kamar rubutu na yau da kullum ba. Wannan yana taimaka masa ya zama na musamman. Wasu haruffa na sa hannu suna da ɗan lanƙwashewa ko tsawo kaɗan wanda ke ƙara masa kyan gani da banbanci. Wannan salon yana sa na sa hannu na ya zama abin ganewa cikin sauƙi. A ɓangaren alhaki, sa hannu yana nuna cewa na amince da abin da ke cikin takarda ko, ko rubutu. Duk lokacin da na sanya hannu ina sane da cewa na ɗauki nauyin abin da aka rubuta. Saboda haka ina ƙoƙarin tabbatar da cewa na karanta kuma na fahimci abin da nake sa hannu kai kafin in sanya shi. Wannan ɗabi'a tana kare ni daga matsala na rashin fahimta. Sa hannu kuma yana da alaƙa da mutunci da daraja a al'ada. Ana kallon sa a hannu, sa hannu a matsayin alamar balaga da cikakken hankali. Saboda haka ina kula da yadda sa hannu na yake domin yana wakilta na a wurare da dama kamar takardu, jarrabawa, banki ko wasu muhimman al'amura. Yana wakiltar hali na da tsari na. Haka kuma sa hannu na yana da sauƙin ko-koyawa amma ba sauƙin kwaikwayo ba. Wannan yana taimakawa wajen kare sahihancin ko da yake ba zai zama cikakkiyar kariya ba amma yana rage yiwuwar a yi masa kwaikwayo cikin sauƙi. Wannan yana ƙara masa muhimmanci ƙoƙarin yau da kullum. A ƙarshe sa hannu na yana nuni da, yana nuni a matsayin mutum mai tsari, mai hankali da mai ɗaukar alhaki. Yana da sauƙi, yana da sauƙi ya ɗauki nauyinsa. Saboda haka sa hannu na wani muhimmin abu ne wanda na ce kuma yana taimaka mun.

Ina yin abubuwa da dama domin in tsara aikina, saboda idan ba ka tsara aikinka ba, yadda ya kamata, aikinka ba zai tafi ba yadda ake so. Da farko nakan tsara kaina da aikina kafin in fara. Tsari yana rage ɓata lokaci da ruɗani. Lokacin da na san abin da zan yi da kuma lokacin da zan yin shi, ina samun ƙwarin gwiwa da nutsuwa. Wannan yana sa in mai da hankali sosai a kan abin da nake yi ba tare da rikicewa ba. Haka kuma, nakan sa wa kaina buri. Ina sanin inda nake son kai wa aikina ko a yau ko a gaba. Wannan buri yana zama kamar fitila da ke haskaka min hanya ta rayuwata, a cikin al'amurana, na yau da kullum. Idan mutum bai san inda yake nufa ba, ba zai yi wahala ya ƙara aiki ko ya gaci gaba da haka. Buri yana ƙarfafa in ƙara ƙoƙari. Wani abu mai muhimmanci shine, rarraba lokaci yadda ya dace. Ina ƙoƙarin amfani da lokacina. Abubuwa da suka fi muhimmanci ina gujewa yawan ɓata lokaci abubuwa da ba su da amfani. Idan na ga wani abu yana cin lokaci ba tare da amfani ba, nakan rage shi ko in dakatar da shi domin in ba wa aikina cikakken lokaci saboda shine abu mafi matuƙar muhimmanci a gareni. Ina in kuma nemi ilimi da koyo akai akai. Kara ilimi yana ƙara ƙwarewa. Ina karatu, ina tambaya, ina sauraron shawara daga masu gogewa. Wannan yana taimaka min, wannan yana taimaka min in gano sabbin hanyoyi na yin aiki cikin sauƙi da sauri. Duk lokacin da ilimi ya ƙaru, aiki ma yana inganta. Haka kuma nakan karɓi gyara, da shawara daga wasu. Ba na ɗaukar gyara a matsayin cin mutunci, sai dai sai sau da dama suyi ta gyara kaina. Idan wani ya nuna min kuskure, nakan duba da natsuwa in gyara wannan abin da ya gyara min, domin bayan da za a yi, kana aiki sannan kuma kana yin kuskure. Dole ka ƙasance kana yin aiki daidai yadda ya kamata. Ina kuma ƙoƙarin yin aiki da gaskiya da haƙuri. Wasu sakamako ba za su zuwa da gaggawa. A ƙarshe, abin da nake yi don ƙara aiki shine, haɗa tsari, buri, ilimi da kula da kai. Ina ƙoƙarin yin aiki fiye da jiya, in koyi sabon abu kuma in gyara kuskure wanda na yi a baya. Hakan zai matuƙar taimaka min gurin yin aiki.

A gaskiya malamin da na fi so shine malamin addini domin ina ganin ilimin addini shine ginshiƙin rayuwa mai kyau, tarbiyya da kyakkyawar mu'amala da mutane. Malamin, malamin addini ba kawai mai koyar da karatu ba ne illa jagora ne da ke haskaka wa mutum hanyar da zai bi a rayuwa. Yana koya masa yadda zai zauna da mutane cikin mutunci da gaskiya. Dalilin da ya sa nake son malamin addini shine saboda yana koyar da ilimi mai amfani a duniya da lahira. Ilimin addini yana taimakawa mutum ya san Ubangijinsa, ya san haƙƙinsa da haƙƙin sauran mutane. Wannan ilimi yana gina zuciya da tunani, yana hana mutum aikata abin da bai dace ba kuma yana ƙarfafa shi ya yi abin kirki a kowane lokaci. Haka kuma malamin addini yana taka muhimmiyar rawa wajen gyaran ɗabi'a da tarbiyya ta hanyar wa'azi da koyarwa. Yana tunatar da mutane muhimmancin gaskiya, haƙuri, ladabi da tausayi. Wannan yana taimakawa ɗalibai su girma cikin kyakkyawan ɗabi'u, su zama mutane masu amfani ga kansu da al'umma baki ɗaya. Malamin addini yana kuma koya wa mutum haƙuri da juriya. Rayuwa tana cike da ƙalubale amma koyarwar addini tana ba da nutsuwa da kwanciyar hankali. Lokacin da mutum ya fuskanci matsala, a koyarwar addini tana saye dogara ga Allah, ya yi haƙuri kuma ya nemi mafita ta hanyar da ta dace. Wannan yana ƙarfafa zuciya. A bangaren ilimi, malamin addini baya koyar da addini kaɗai, yana kuma koya wa mutum hanyar rayuwa. Yana nuna yadda zai yi hulɗa da mutane, yadda za'a yi kasuwanci cikin gaskiya da riƙon amana, yadda za'a kula da iyali da yadda za'a kasance mutum mai amfani a al'umma. Wannan ya sa koyarwarsa ta fi shiga zuciya fiye da wasu fannoni. Haka kuma malamin addini yawanci yana koyarwa ne da kyakkyawan misali. Rayuwarsa ita ce darasi ga ɗalibansa. Idan malami yana aikata abin da yake koyarwa, ɗalibai za su girmama shi kuma za su fi son koyarwarsa. Wannan ya sa nake jin kusanci da malamin addini domin ina ganin iliminsa yana aiki a aikace sannan kuma iliminsa zai amfane ka duniya da lahira. Amma gaskiya na fi son malamin addini saboda yana gina mutum gaba ɗaya ba ilimi kaɗai ba saboda idan ka kula shi malamin boko zaku iya zai iya baka matsala sannan kuma ko da ba da matsala shi kawai iya abun amfanin da abin da zai koya maka a nan duniya ne. Amma shi malamin addini abubuwan da zai koya maka za su taimake ka duniya da lahira. Ko da yaushe za su taimake ka saboda haka shi ya sa na fi son malamin addini.

Yadda nake tsara ayyuka da sukafi muhimmanci, ya dogara ne da fahimtar da kuma darajar lokaci da sanin abin da ya fi kawo amfani a rayuwa. Saboda na fahimci cewa ba dukkan aiyuka duke da muhimmanci iri ɗaya ba. Saboda haka dole ne mutum ya iya bambance abin da yafi muhimmanci daga abin da zai iya jira. Wannan tsari yana taimaka min in guji ruɗani, gajiya da ɓata lokaci. Da farko nakan fahimci duk ayyukan da ke gabana. Ina duba abin da nake da shi na yau, na gobe ko na mako. Wannan yana taimaka min in ga cikakken hoton ayyukana. Idan mutum bai san yawan abin da ke gabansa ba, zai yi wahala ya tsara abin da yafi muhimmanci. Zai kasance mutum zaije yayi wani abu wanda ba ma shi ya kamata ya yi a lokacin ba. Alhali ga wani abu can wanda yake da matuƙar muhimmanci da zai yi. Bayan haka nakan tantance muhimmancin kowane aiki. Ina tambayar kaina wane aiki ne idan na yi shi zai kawo babban sakamako ko zai hana wata matsala ko kuma yana da alaƙa da buri na na rayuwa? Ayyukan da ke da tasiri mai girma sune nakan ɗora a gaba. Yayin da waɗanda ba su da gaggawa ko tasiri mai yawa zan iya jinkirtasu. A nan ina nufin cewa ayyuka waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a gare ni su ne nake maida hankali a kansu. Sannan kuma aiyuka waɗanda su irin ba su da muhimmanci sosai wanda ko da an ko da ba a yi su ba, ba wata matsala. To su wannan zan iya jinkirtasu har zuwa wani lokaci kafin in yi su. Hakan kuma nakan yi la'akari da lokaci da ƙarfi. Ayyukan da ke buƙatar hankali da ƙoƙari mai yawa nakan sanya su a lokacin da nake da kuzari sosai kamar da safe. Ayyuka masu sauƙi kuma nakan bar su zuwa lokacin da kuzari ya ragu. Da yamma kenan lokacin bayan nayi aiyuka na gaji to zai bayan nayi aiki mai yawa na gaji. Abu ne mai wahala in iya yin wani aiki mai ƙarfi sosai a lokacin shi yasa sai in zaɓi aiki masu sauƙi a lokacin in yi su. Haka kuma nakan ina kuma raba manyan aiyuka zuwa ƙanana. Idan aiki ya girma sosai yana iya razana mutum amma idan an raba shi zuwa ƙananan sassa zai kasance za ka zo ka na yin shi da kaɗan kaɗan har ka gama shi. Wani ma ba tare da ka san ka gama ba ko kuma sai ka kusan gamawa za ka fahimci cewa ka gama shi. Wani muhimmin abu shine rubuta ayyuka. Ina rubuta abin da zan yi domin kada in manta. Rubutu yana bani damar duba abin da na kammala da abin da ban kammala ba. Wannan yana ƙarfafa ni in ci gaba domin ina ganin sakamakon ƙoƙari na a fili. Haka kuma nakan guji rikicewa da yawan aiyuka a lokaci ɗaya. Ina ƙoƙarin mayar da hankali na kan aiki ɗaya a lokaci guda musamman idan yana da matuƙar muhimmanci a gare ni. Yin abubuwa da yawa lokaci ɗaya na iya rage inganci da ƙara kuskure. Don haka nakan kammala aiki masu masu matuƙar muhimmanci a farko kafin in je in yo. Saboda idan ka tara ayyuka da yawa dole za ka iya in ka ce za ka yi su a lokaci ɗaya za ka iya yin su, ka yi aikin marasa nagarta ko kuma ka yi su yadda bai kamata ba ko kuma ma ka yi kuskure yayinda kake aiwatar da wannan aiki.

Eh to gaskiya ina rike riga a aljihuna a wasu lokuta amma hakan yana dogara da yanayi da kuma irin tufafin da na sanya. Domin idan na sanya ƙananan kaya bai da zai yi amma idan na sanya manyan kaya su ne masu aljihu daga ba da gefe gefen ka da ma wandon ka. Da akwai aljihu a jiki to zan iya amfani da su in sa hannuna in rike riga na. A wasu lokuta rike riga a aljihu yana nuna tsari da kamun kai. Mutum yana iya yin hakan ne domin rigarsa ta kasance cikin natsuwa kada ta yi yawo ko ta ɓata, ko ta ɓata tsari musamman idan yana gurin aiki ko gurin wani taro ko biki yadda za ka tafi cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Wannan ɗabi'a tana sa mutum ya bayyana a matsayin mai kula da kansa da kayansa. Haka kuma yanayin aiki yana da tasiri sosai a wuraren da ake buƙatar motsi ko aiki da hannu. Wasu mutane kan fi son rigarsu ta kasance cikin aljihu domin kada su motsi ko ta kama wani abu. Wannan yana nuna fahimtar yanayin aiki yadda za a yi shi cikin sauƙi da aminci. A ɓangaren tsafta rike riga aljihu yana taimakawa wajen kare jiki daga bayyanawa ko rashin tsari. Mutum yana jin kwanciyar hankali idan rigarsa tana inda ya dace ba tare da jin kunya ko rashin daidaito ba. Wannan yana ƙara masa ƙarfin gwiwa a gaban mutane. Sai dai kuma ba a kowane lokaci na ke rike riga aljihu ba. A lokacin hutawa ko zama a gida mutum na iya bada riga yadda take domin jin daɗi da sassauci saboda dama dai in ka shiga cikin mutane shine za a dinga kallon ka, yanayin shigar ka da sauransu. Haka kuma al'ada da tarbiyya suna da tasiri. Wasu mutane sun taso ne a gidan da ake koyar da tsafta da tsari sosai don haka rike riga a aljihu ya zama ɗabi'a a gare su wasu kuma ba su saba ba hakan ba amma hakan ba laifi bane ba ko kuma banbancin ɗabi'a ne kawai. A ƙarshe rike riga a gare ni alama ce ta tsari da kula da kai amma ina yin hakan ne idan yanayi ya dace. Abin yafi muhimmanci shine mutum ya kasance cikin tsafta, ladabi da jin daɗi ko da, ko da rigarsa tana aljihu ko a a.

Ina fara aikina kullum da wuri da sassafe, saboda da safiya shine lokacin da jikinka ya samu hutu sannan akwai kuzari a jikinka. In ka tashi babu wani abu akan tunaninka, dama tun kafin ka kwanta, ka riga ka tsara abin da za ka yi. Idan gari ya waye, to da zarar ka tashi daga bacci, hankalinka zai koma kan abubuwan da aikin da za ka fara yi kullum. Sai ka duba kuma ka sanya ayyuka masu matuƙar muhimmanci, masu kan matuƙar muhimmanci a rayuwarka ko kuma wanda za su kawo maka kuɗi ko kuma masu matuƙar wahala. Saboda, idan aiki ya kasance zai ba ka kuɗi, ka ga aiki ne mai matuƙar muhimmanci, dole ka je ka yi shi saboda ana buƙatar kuɗi. Idan kuma aiki ne na ƙarfi, wanda ya shafi kamar aikin in kana gini ko wani abu, shi ma da safen nan dai zai fi kyau. Sannan idan aiki ne da zai kare maka mutunci ko kuma wanda za ku yi shi a ƙungiyance, shi ma yana da kyau ka je ka yi shi akan lokaci. Sannan aiki wanda za ka fara akwai ayyuka masu sauƙi su kana iya barin su sai da yamma, lokacin ka fara gajiya to in ka yi su a wannan lokacin ina ga ba laifi bane.

A gaskiya, abubuwa da yawa suna sa ni in yi dariya. Domin dariya wata muhimmiyar hanya ce ta samun farin ciki, sauƙaƙa zuciya da rage damuwa a rayuwa. Dariya ba wai alamar wasa ko rashin hankali ba ce, illa alamar natsuwa da jin daɗin rai da kuma halin da kake ciki. Duk lokacin da mutum ya yi dariya, zuciyarta tana samun sauƙi, hankalinsa yana hutawa kuma rayuwa tana zama mai sauƙi a gare ka a yayinda kake wannan dariya sakamakon rashin ta. Dafar ko magana mai daɗi ko barkwanci na daga cikin abubuwan da suka fi sa ni yin dariya. Idan na ji wata magana da aka faɗa cikin hikima, da raha ko barkwanci mai ma'ana, hakan kan sa in yi murmushi sosai ko in yi dariya. Musamman idan maganar ta fito ne ba tare da tsammani ba, tana iya sauya yanayin zuciyata gaba ɗaya a lokaci ɗaya. Irin kwatsam wata magana wadda bayan taɓata nane mi kawai in ji ta fito kuma maganar ta na matuƙar tasiri wurin bada dariya, to zan yi dariya. Haka kuma abokai da mutane masu natsuwa suna taka rawar gani wajen sa ni in yi dariya. Zama tare da mutane masu farin ciki, masu raha da masu kyakkyawar mu'amala yana sa zuciyata buɗe. Tattaunawa da abokai, tunawa da tsoffin labarai ko yin hira cikin annashuwa duk suna kawo dariya da jin daɗi. Wani abu mai sa ni yin dariya shine abubuwa da suke faruwa a rayuwa ta yau da kullum. Wani lokaci ƙananan abubuwa ne kamar kuskure mai sauƙi ko yanayi mai ban dariya da ya faru ba tare da shiri ba. Idan mutum ya kalli irin waɗannan abubuwa da ido na natsuwa, zai ga akwai abin dariya a cikinsu. Haka kuma kallon wasanni, fina-finai ko bidiyo a kafafen sada zumunta su ma suna sanya ni in yi raha, wasu in yi dariya, wasu in yi murmushi. Kallon abu mai nishaɗi yana taimakawa mutum ya manta damuwa, ya huta ya kuma dawo cikin hayaycinsa da kuma farin ciki. Dariya kuma na zuwa ne idan na ga farin cikin wasu. Ganin wani yana murmushi ko dariya yana iya shafar zuciya ta kai tsaye. Wannan yana nufar cewa farin ciki yana yaɗuwa daga mutum zuwa mutum. A irin wannan yanayi, mutum yana jin cewa rayuwa tana da kyau kuma akwai abubuwa da za'a yi murna da su. A wasu lokuta, tunani mai kyau shi ma yana sa ni yin dariya. Tunawa da abubuwa da suka faru a baya cikin annushiwa ko tunanin wani abu mai daɗi da zai faru a gaba na iya kawo murmushi ko dariya. Wannan yana taimakawa zuciya ta kasance cikin kwanciyar hankali. A ƙarshe, dariya a gare ni hanya ce ta rayuwa abubuwa da dama kamar barkwanci, abokai, abubuwan yau da kullum nishaɗi da tunani mai kyau suna sa ni in yi dariya yadda ya kamata.

Na fi son fanka domin fanka tana da sauƙin amfani, tana da araha kuma tana dacewa da yanayin rayuwa ta yau da kullum. Ko da yake AC na sanyaya ɗaki sosai, fanka tana da wasu fa'idodi da suka sa na fi jin daɗin amfani da ita musamman a wurare da yanayi da hali na rayuwa ke buƙatar sassauci da tanadi. Da farko fanka bata cin wuta sosai kamar AC. Wannan ya taimaka wa mutum waje rage kuɗin wutar-- kuɗin lantarki musamman a wuraren da wuta bata da tabbas. Idan wuta ta yanke sau da yawa ana iya amfani da fanka mai batiri ko genereti-- ko generator cikin sauƙi ko kuma mai caji ma. Amma AC yana buƙatar wuta mai ƙarfi. Wannan ya sa fanka ta fi dacewa da rayuwar mu ta yau da kullum. Haka kuma fanka bata sa jiki ya saba da sanyi sosai. Yin amfani da AC na dogon lokaci na iya sa mutum ya ji sanyi fiye da ƙima kuma ya kama-- ya kamu da mura ko ciwon kai. Amma fanka tana ba da iska ta halitta, tana motsa iska a ɗaki wanda ke sa jiki ya ji daɗi ba tare da matsanancin sanyi ba. Saboda niyyan haka idan na shiga magon da yake da AC gaskiya, ƴan mintuna kaɗan zan yi zan ji ba daɗi saboda jikina baya son sanyi sosai. Naɗi fa zan iya in sami iska idan zan yi numfashi in shaƙa lafiya ƙalau. A bangaren sauƙi fanka mai sauƙin motsa wa ce ana iya canza ta daga ɗaki zuwa ɗaki ko daga wuri zuwa wuri ba tare da wahala ba. AC kuwa yawanci ana kafa shi a wuri ɗaya ne kuma canza shi yana buƙatar kuɗi da aiki mai yawa. Wannan sauƙi na fanka ya sa ta fi amfani lokuta da dama. Fanka kuma tana da sauƙin kulawa da gyara. Idan ta samu ala yawanci gyaran ta baya ɗaukar lokaci ko kuɗi mai yawa. AC kuwa na buƙatar kulawa ta musamman gyara mai tsada da ƙwararru. Wannan bambanci yana sa mutane da dama sun fi son fanka fiye da AC ɗari bisa ɗari nesa ba kusa ba. Haka kuma fanka tana ba da isasshen kwanciyar hankali wajen barci. Iskar da take fitarwa tana sanyaya jiki a hankali tana kuma taimakawa mutum ya kwanta barci cikin natsuwa. Wasu mutane ma suna yin hayaniyar fanka a matsayin abin da ke sa su barci cikin sauƙi. Kamar niyyan haka idan na kunna fanka musamman ina sanya ta a tsaka sai iya ba ta gudu sosai tana taimaka min sosai in yi barci. Hakarshe na fi son fanka saboda tana dacewa da halin rayuwa, tana da araha, tana rage kahse kuɗi kuma tana ba da sanyi cikin sauƙi ba tare da illa ba. Ko da yake AC na da fa'idarsa fanka ita ce mafi dacewa a gare ni. Kuma idan a matsayin mutum mai hankali zai tsaya ya auna, zai ga a gaskiya fanka ta fi AC nesa ba kusa ba. Musamman mu a nan Afirka kai kuma a yana ne saboda ita AC sanyi na da yake ba da wa yana da matuƙar matsala. Ga in yi maka yawa dole zai baka matsala a cikin jikinka zai iya saka rashin lafiya ko mura da wasu cututtuka daban. Amma ita fanka na- tana ba da iska ne mai sauƙi. Sannan ita ba ka iska mai sauƙi zaka iya rage shi idan ka ji ta maka yawa. Lafiya ƙalau ka rage gudun ta ka dinga amsa da kaɗan kaɗan.

Yadda nake tafa wato tafiya, yana nuna ni tsari da natsuwa da kamun kai na. Bana tafiya da gaggawa marar amfani kuma bana tafiya a hankali fiye da kima. Ina ƙoƙarin tafiya cikin daidaito wato in kasance tsaka-tsakiya. Ni ba sauri ba, ni kuma ba ina tafiya a hankali ba. Ina tafiya tsaka-tsakiya ne. Ina kallon inda nake taha ƙafa kuma ina kula da mutanen da ke kewaye da ni. Wannan hanya tana sa in ji daɗin tafiya ba tare da gajiya ko haɗari ba. Ina duba ɓangare na dama da hagu da gabana. Har in ta kama in wai go bayan yayin da nake tafiya domin kula da ababe da suke kusa da ni. A lokacin da nake tafiya nakan daidaita jikina. Ina tafiya tsaye ba tare da lanƙwashewa ba domin hakan yana da kyau ga lafiyar baya da ugu. Hannuwa, hannuwa na nakan bar su su motsa a hankali yayin da tafiya ba tare da sauri ba. Wannan yana sa tafiya ta kasance halitta kuma mai sauƙi. Haka kuma nakan duba muhalli yayin da nake tafiya. Ina kula abubuwa da suke gabana ko zan iya taka wani abu wanda zai iya cutar da ni ko wani abu mai wari to zan yi ƙoƙari in guje shi. Tafiya ta tana canza bisa yanayi. Idan ina zuwa wani wuri mai muhimmanci ko ina da lokaci kaɗan, nakan ƙara sauri sosai. Sakamakon idan zan je wani waje wanda irin ba wai sauri nake in je wajen ba, irin ba da wani matukar muhimmanci ba makara ba to zan tafi daidai wa daida ne. Idan ta kama akwai gurarenda tafiyan ma idan na so zan yi dinga yi a hankali sosai sosai idan ina jin daɗin tafiyar sannan kuma na gama duk wani ba da wani abu da yake jirina. Tafiya ta tana can a ɓangaren ladabi. Nakan girmama mutane yayin tafiya in ba da hanya. Idan ya dace ina gujewa, tura mutane kuma ina yin tafiya cikin natsuwa. Wannan yana nuna tarbiyya da kyakkyawar mu'amala da jama'a. Haka kuma tafiya a gare ni ba wai motsi kaɗai ba ne, hanya ce tafiya da tunadi. A ƙarshe nakan tafiya cikin natsuwa, tsari da hankali. Ina kula da jikina, muhalli da mutane. Tafiya ta tana nuna kamun kai, ladabi da muhimmin rayuwa. Wannan hanya tana sa tafiya ta zama mai sauƙi, lafiya da jin daɗi.

A gaskiya a yawancin lokuta ina kwantawa yayin da jikina ya gaji sosai ko kuma yake buƙatar hutawa. Akwai lokutan da idan nayi aiki, zan kwanta, sannan akwai lokuta da dama yawanci lokuta nakan kwanta barci a dare lokaci guda kullum domin ina ƙoƙarin bin tsari a rayuwa. Kwanciya bacci akan lokaci yana taimaka min in samu isasshen hutu, in kiraye lafiyar jikina da kuma in kasance cikin natsuwa ta fuskar tunani. Wannan dalili ne ya sa nake ƙoƙarin kada in jinkirta, kada in jinkirta, wato ainahin yin baccina. Da zarar na kammala ayyukan rana nakan fara shirye shiryen kwanciya. Ina rage amfani da waya da sauran abubuwa da ke ɗaukar hankali. Ina kuma ƙoƙarin samun wuri mai nutsuwa. Wannan yana sa jikina da ƙwaƙwalwata su fahimci cewa lokacin hutawa yi don haka bacci yana zuwa cikin sauƙi. A mafi yawan kwanaki nakan kwanta bacci kafin tsakiyar dare domin haka yana bani damar samun isasshen bacci mai kyau. Idan mutum ya kwanta da wuri jikinsa yana samun damar hutawa sosai, ƙwaƙwalwa kuma tana aiki da kyau a washe gari. Wannan yana sa in tashi da safe cikin ƙarfi da ƙwarin gwiwa. Duk da haka wani lokaci abubuwa kamar karatu aiki ko wani abu na musamman na iya sa na kwanta barci a makare, amma bana barin hakan ya zama al'ada. Ina ƙoƙarin dawowa kan tsarin kwanciya ta domin tabbatar da lafiyar jikina. Bacci akan lokaci yana taimaka min, in tsara rayuwa ta da kyau. Yana rage gajiya, yana ƙara mai da hankali kuma yana sa in gudanar da ayyukana cikin sauƙi. Saboda haka kwanciya barci akan lokaci abu ne da nake, da na ɗauka da muhimmanci sosai a rayuwata. Taƙaitaccen bayani nakan kwanta barci a dare lokaci guda kullum. Ina shiryawa kafin kwanciya, ina kwana kafin tsakiyar dare. Wannan yana bani bacci mai kyau. Ina tashi da safe cikin kuzari. Wani lokaci ina iya makara amma ba al'ada ba ne. Ina ƙoƙarin bin tsarin barci yana saboda yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyata da kuma jikina ma gaba ɗaya.

Eh ina kunna Bluetooth kullum kullum sosai sosai ma ina kunna Bluetooth na waya na idan zan za a turo min wani hoto ko, ko sauti sai dai ina kunna Bluetooth wanda ake amfani da shi a haɗa shi da na'urar waya, a dinga sauraron kiɗa da kuma waƙoƙi. Ina da kuma Bluetooth wanda ake sanyawa a kunne in kai konectin nashi zaka dinga jin waƙa lafiya ƙalau a cikin shi.

Eh tabbas ina kuka lokacin da nake yankan albasa sosai sosai ma. Saboda idan ina yanka ta akwai ruwan ta da yake shigowa ya shiga idon mutum. Wanda idan ruwan nan ya shiga cikin idon mutum, ya shiga idonka za ka fara hawaye ko da ba ka shirya ba za ka fara yin kuka. To idan kana so ka magance shine sai ka yi amfani da glass. Ka sanya glass kuma ka sanya wani abu ka rufe idonka. In ka rufe idonka shine in kana yanka albasa ruwan ba zai shiga ba, ba zai same ka ba. Amma tabbas ina yin kuka lokacin da nake yanka albasa ina yin hawaye.

Yadda nake magance damuwa a aiki wato idan na samu wata matsala yayin da nake gudanar da wani aiki, da farko nakan tsaya in nitsu in gano cewa me ya, me ya sa wannan matsalar ta faru sannan ya za ayi in magance. Sai na gano dalilin da ya sa wannan matsalar ta faru zan yi ƙoƙari in magance shi ta hanyar bin hanya da ta dace domin kiyaye hakan da kuma kiyaye aikina saboda idan kana aiki matsala tana faruwa dole ka dakata da wannan matsana kada ta shafi aikin naka gabaki ɗaya.

Ina bayar da ra'ayi gurin aiki wato ina ba da taimako na. Ko kuma ita ince bada gudummawata a gurin aiki ta hanyar ba su shawara na yin abin da ya kamata a yi. Musamman idan na ga wani abu da bai kamata a ce ana yin shi a gurin aiki ba, zan ba su shawara in kawo musu ra'ayina in ce wannan abin da kuke gaskiya bai dace ba, ya kamata ku gyara.

A gaskiya na fi zuwa shago inda ake sayar da abinci wanda nake amfani da su yau da kullum. Ina matukar zuwa shagunan nan inda nake siyo kamar ɗanyen abinci, shinkafa, wake, ƙwai, mai da sauran su. Sannan sai kuma shago wanda ya kasance ana sayar da abinci gurin saida abinci irin a cikin makaranta ko gurin saida abincin rastorant haka nan ma ina zuwa.

Eh ina tafiya kasuwanci tabbas amma ba sosai ba saboda yawanci kasuwanci na ina yin shi ne a yanar gizo-gizo wato ina yin shi a samar internet wanda ina kwance a gida nake yin kasuwanci na in sai abu in saida in samu riba. Amma idan ta kama irin abubuwa na gaskiya wanda suka shafi dukiya, kadara, ina zuwa in saya in ajiye.

Idan nake yanke shawara a aiki bana yanke ta kai tsaye. Zan tsaya in yi tunani in ga cewa idan na yanke wannan shawarar wani hali za ta sanya ni ciki. Shin za ta haifar mun da abu mai matukar muhimmanci ko kuma za ta iya haifar mun da matsala. Idan za ta kawo mun abu mai matukar muhimmanci to zan yanke wannan shawarar. In tsaya in yi tunani. Idan na yi tunani ya ga abun yana buƙatar taimakon wani to zan, zan tambayi yan uwa da abokan arziki su zo mu tattauna da su a kan mu ji matsayar abin da ya fi kamata mu yi. Saboda idan na yi saurin yanke shawara ba tare da tunani ba kuma ba tare da jin shawarwarin ta bakin mutane ba, za a iya samun matsala wurin lalacewar shi abin da nake shirin yi.

Abincin da na fi so gaskiya shine shinkafa. Ina son shinkafa sosai sosai, wani gamin da wake. Amma kwana biyun nan da ke likita ma ya ɗan bani shawara da na ci wasu abubuwan masu nauyi kamar shinkafa da wake. Da ina son shinkafa da wake. To don dai yau in ci shinkafa nake ci, sannan kuma ina son kifi. Shima ina son shi sosai sosai.

Eh ina fatan samun ciyarwa shi ne musamman daga wanda yake da ƙarfi, wanda na san yana da kuɗaɗe masu yawa, kuɗin da sun finawa wanda idan ya taimaka mini ba matsala bane ba. Amma ga wanda yake da ƙaramin ƙarfi naga zai taimaka min to zan ji daɗi. Idan da hali zan hana shi in yi, in nuna ya ji daɗi ya samu wani ya ba.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya, wato mataimakin murya wani abu wanda zai taimaka min yayin da nake magana zai ƙara ma sauti na ko kuma ya ƙara daɗin maganata. To a gaskiya ina amfani da muryata da maƙogaro na da bakina wanda Allah ya mini ina amfani da su wurin magana kuma lafiya ƙalau idan nayi magana kowa yana ji ya san abin da yake. Duk da ke muryata tana da ƙauri ƙauri amma lafiya ƙalo da ita nake amfani wurin zance na yau da kullum.